Ni ke amfani da apps kala kala a wayata, na fi amfani da social media apps kaman TikTok, Instagram, Twitter, Facebook da kuma WhatsApp da LinkedIn. Waɗanne nake aiki da su a waya na mafi yawa. Da kuma ina da crypto apps a waya na. Ina aiki da apps na crypto, ina yin crypto. Da kuma ina da apps na book lum lum. Shima ina yawan amfani da shi.

Eh, in naje kasuwa abunda nake siya hawa daga a kasuwa akwai kayan abinci, kayan abinci kaman tattase, timatir, albasa, atarugu wanda zanyi stew dashi. Wata rana kuma kayan abinci kaman shinkafa, kori, su egusi, su karkashe, su kuɓewa, su kuka duk wayan nan ina siya. Wa yan nan kayan miya ne. Wata rana ina shigan kasuwa in siya abinci kaman masara, wake. Wata rana sai in siya nonon shanu duk wai na ina siya. Wata rana in naje kuma, in naje kasuwa ina zuwa don siya kaya ne. Zan siya kayan sawa kaman riga da wando masu kyau. Wata rana kuma in naje kasuwa abunda nake siya shine kayan sanye kaman hula da kuma rigar sanye duka ina siya. Kaman yanzu haka akwai sanya garin da nake ina iya siyan vest da su boxer nawa, ina siyan lare, ina siyan sabulu da man shafawa duk wannan in naje kasuwa ina siya. Wata rana in naje kasuwa zan je in siya nama, nama kala kala. In siya naman shanu da naman rago da naman akuya. Zan siya naman shanu ma wata rana za'a abankan shanu ne, wata rana a aban kafa in zo in dafa pepper soup da shi. In naje kasuwa wata rana zan je in siya kayan gyare gyare kaman in har ace ina neman in gyara abubuwan ɗakina. Zan siya screwdriver, in siya hamma. Wata rana ina siyan kayan cikin mota nan da suka ɓace da kuma kayan ƙanshi a cikin ɗakina gaba kiɗaya ina siya. Wata rana kuma in naje kasuwa ina siyan takardu ne, takardun makaranta na wanda zan karanta da wanda zan yi rubutun abunda ake koyar mun a cikin aji. Wata rana in naje kasuwa ina bin mama na ta je ta yi ɗinki ne ta ɗinka kayan ta, ta je gyara kayan ta da suka ɓirge. In naje kasuwa wata rana ina iya in siya yadin da za a ɗinka mun ni kaya na, shadda masu kyau da kuma ina siyan hula wanda zan sa da kayan shadda'n. Ina siyan takalmu na ma, in siya slippers. Wata rana in siya kobashu, wata rana in siya takalmin hawa duk wai na ina siya in naje kasuwa. Wata rana in naje kasuwa kawai zan je in siya abincin titi ne kaman akwai wata mata a kasuwa ta iya dafa awara da kuma kayan awaran gaba kiɗaya in naje sai in siya. Wata rana in siya kayan yin ɗanwake. Wata rana zan je kasuwa don in je in same kwastomana me siyar da bul in je in siya bul ma mutanena wato ƙwallo, ƙwallo ke nan. Inna mutane na suka buga ƙwallon su ya fashe suna iya ce "a gashi fa ina son sabon ƙwallo sai in siya." Wata rana takalmin bul ne nake siya musu, wata rana in siya musu net duk wannan de in naje kasuwa ina siya wa. Wata rana ma in naje kasuwa sai in je in siya fensir diyawa da biro diyawan da zan zo in ajiye a shago na in ringa siyarwa. Wata rana zan je kasuwa in je in canja waya ne, zan je wurin ƴan jagwal su je su gyara mini waya nan da ta ɓace ko in sikirin na waya na ta fashe sai in je a gyara mini duk wai nan dai shi in naje kasuwa ina iya yinsu.

Eh ni wayata tana da memory card babba da kuma wayar ma ta zo da babban wurin aje abubuwa. Waya na na da wato gig guda 256 da kuma memory card na da na siya shi ma yana da filin ajiye abubuwa ya kai 128 gig na shi. To kawai ni ina sawa a cikin memory card na ne hotuna na, don na cire sai in iya sa a cikin wani waya in yi aiki da shi. Amma akwai aboki na da kwanakin baya ya nuna mun yanda zan kai shi sama a gizo wato a Google ke nan in har na kai wurin ko yaushe ko ina nake a duniya zan sami hotuna na. To a wurin nake ajiye hotuna na. Eh hotunan wayar na a cikin can nake ajiyewa.

Eh ina iya duba lambar na QR. Yadda nake shi ne na ɗauki waya ɗaya sai an scanin nata da ɗayan wayan ta cikin app mai duba QR in haka sai zai karanta mini. Amma da idona ne kam gaske ba zan iya karanta ba, dun shima wani hoto da rubutun da ban gane kai shi bane. Amma na san cewa in aka bani wani waya da kuma wayan na da app da yake karantawa, in na haska tanon da wayan za ta karanta mun QR insu da fitar mun da nombarta.

Kai wannan baban tambaya ne gaskiya. Kayan cinye-cinye na, kayan da nake ci ce kullum, kullum ai akwai su dayawa kuma wanda na fi so gaskiya ba ƙwaya ɗaya ba ne. Ni amma zan ce dai bari a cikin wayan da na kirga zan ce kilishi ne na fi so. Ina cin kilishi sosai, ina cin awara sosai da kuma ina cin chocolate sosai. Ina cin akwai wata biskit mai madarar haka ina cin ta sosai. Ina cin dambun nama ma sosai. Ina cin chin chin da donut duk wayan na ina ci a kayan cinye-cinye. Kuma minti ma ina so. Amma kilishin nan shi na fi ci. Kilishin nan zan iya tashi daga inda nake ko ina ne na ji cewa akwai kilishi mai daɗi in je in siya zan cire kuɗina ko shine na karshe in je in siya. Ba ruwa na da, a yaya wani hayaniya babu. Ni dai in na ji kilishi ina so ta kuma in na siya kullum ina cin ta. Haka ne nake so kilishi. Kuma koyaushe zan yi tafiya ina sayan kilishin kamar tsaraba an kai gida an ba ma ƴan gida. In har abokanai na za su yi tafiya suna dawowa sun san me za su siya mun kilishi ne don shi na fi so a kayan ci cin da nake yi.

Eh waya ta ɗaya dai ta cika jiya amma wadda nake aiki da ita yanzu a haka bata cika ba. Wadda ya cika nan ai abubuwan sun yawa a kai ne. Ina da apps ya kai talatin da biyar a kai manya masu nauyi da kuma ina da hotuna da yawa masu nauyi da takardu da yawa masu nauyi. Duk waɗannan ina da shi su suka cika ɗayan ajiyan waya na. Amma wannan kam a yana da space da yawa ba kaɗan ba. Wannan na da gig space ya kai ɗari da ashirin da takwas kuma akwai memory card a kai kuma har yanzu wannan bai cika ba.

Eh ina iya rera waƙa. Ina son waƙa sosai, ina jin waƙa sosai har ina koya sai in zanna in rera waƙa da kaina. Amma saidai matsalar shine banda murya mai kyau sosai da kuma ina kan koya ina da abokanai da suka iya waƙa. So in har suka gan ina rera waƙa sai su ringa gyara ni a inda abubuwan da ban samu mai kyau ba. Ni ina son, ina son yin waƙa a muryana kuma ina waƙan teno ake kira. Akwai soprano, akwai alto, akwai tenos akwai bas. Ni muryana a waƙa teno ne. Da har ma na fara zuwa a coci na fara zuwa choir A kwayan nan ana koya mini yadda zan ringa waƙa da wasu abubuwa kafin na bar zuwa dun na ga abun akwai wuya. Amma ina rera waƙa. Ina gan nan da nan in na zanna ni kaɗai bana wani abu rera waƙa nake yi. In na shiga bangida ma ina rera waƙa. In na zanna ina karatu watarana ina rera waƙa. Ko a cikin zuciyata zan rera waƙan ko kuwa in furta ta in yi waƙa. Waƙa na cikin abubuwan da nake so dun yana kwantar mun da hankali. In na rera waƙan yana kwantar mun da hankali sosai tun ba in na rera waƙan addini ba, a'a. Sai inji zuciyata ta kwanta kamar matsala naga baki ɗaya ta tafi. Gaskiya ne ina rera waƙa. Watarana zan iya ce in zan irga a rana ina iya rera waƙa sau irin kamar in shirin in ba dai akwai aiki da yawa a gabana ba. Kamar a ƙarshen mako lokacin da ba aiki a kaina ina zama kawai ina ke wanki ina rera waƙa, ina daffa abinci ina rera waƙa, na gama na ɗauki takarda ina karatu ina rera waƙa. In na zanna ina kira da masoya ta ma watarana sai mu rera waƙa tare.

Ina motsa jiki kullum fa. Kai, ba kaɗan ba ma ina son abun. Dun yana aje ni da lafiya, in zan na garau. Nake kaman buga kwallo yanzu, saboda motsa jikin da nake yi, ina samu ƙarfin jiki, ina samu ƙarfin hali. Mutum ma zai ture ni amma bana motsi. In aka ture ni ina zan, siye garam. To, gaskiya kullum ina motsa jiki. Kullum, kullum ina motsa jiki. Kaman da sassafe, ƙarfe shida in na tashi zan je in motsa jiki, Da yamma kuma sai in motsa jiki ta buga kwallo. Wata rana in je in buga table tennis. Haka nake motsa jiki. Motsa jiki akwai kyau, A koyarswa an faɗa mana cewa wanda baya motsa jiki, zai iya taro cuta a jikinsa. Cuta kaman cutan suga ana kiransa ciwon suga, diabetes kenan. Waƴansu kuma suna iya samu kitse zai taru a cikin jijjiyansu. In har kitsin kuma ta taru zai zama matsala. Za su iya suna tafiya kawai, numfashi ya yanke su faɗi. Duk waƴannan na cikin illan rashin motsa jiki. To ni ina motsa jiki sosai. Eh, wata rana ma rawa nake yi. In nayi rawa, nayi rawa, nayi rawa sai in yi zufa in ji cewa jikina ya motsa. Shi ya sa ban dama jiki. Ka gan ni kawai kaman wani siririn itace ne wanda baya da nama a jiki. Amma ba wai rashin lafiya ba ne, Yawan motsa jiki ne yasa haka cewa, ah, ni kawai nama ne na tara amma ba kitse a jikina.

Ni ina son burodi sosai kuma irin burodin da na fi so mai laushi ne wanda in na danna ta za ta kwanta. Sai dai akwai bredin da nake so in gwada, shi ma aka ce in ka kwa danna shi ya kwanta, zai dan tashi da kanshi. Ana kiransa agege bread a Najeriya, ta kudu ne suke da shi sosai. Mu dai anan muna da su white light, su akwai wani bredi samu naka, akwai awaledi duk wayannan suna da kyau. Kuma ni na fi son bredin da aka yi slicing nata, dai don kawai in kama ta kwaya biyu in sa mata butter in ci. Ina cin bredi da abubuwa da yawan ne. Sabon yadda nake son bredi ina iya cin bredi da fara, ina iya cin bredi da ƙosai, ina cin bredi da wake, ina cin bredi da shayi, ina shan-- ina cin bredi da abubuwa kala kala kawai. Ni dai ina son bredi sosai ba kaɗan ba. Kuma na ce a wa burodi in akwai bana son wanda bai gasu mai kyau ba. Ina son wanda ya gasu mai kyau. To a, akwai wani bredin da nake siya da muna zuwa mu siya da ɗuminta, da ɗuminta nan in muka ci zai riƙe mana ciki har yamma gaskiya. Kuma ina son bredi mai flavour, flavournsa daɗi. Akwai wata bredi ana kiranta banana bread aka fara yi kwanan nan. Shi dai karami ne dai ba a koshar dani ne shine damuwa na da ita. Amma ita ma tana da daɗi ina son flavournta. Na ji kamar da banana aka yin ta. Akwai wata mai vanilla, vanilla bread shi ma yana da daɗi ina son cin ci ba kaɗan ba. Da kuma sabon cin burodi na, ai in aka ba ni burodi karami ai baya ishe ni. Sai ka ba ni kamar kwaya ɗaya full ko kuwa mu ce rabi a wata rana in ba na jin yunwa. In aka ba ni bredi na fi son in ci bredina da pepper soup. Kai daɗi kawai zan ta jin daɗi in nake cin burodina da pepper soup. Wannan shi ne maganan burodin kenan. Eh, yanda na faɗa burodi mai laushi, burodin da aka yayyanka wato ana kiranta slice da kuma wanda ta gasu. In har da ɗaɗi in har ma in iya samuwa ne in samu ta da ɗuminta lokacin da aka saukar.

Gaskiya bisa da yanda nake jin jikina ne. Abincin da yake sa ni jin daɗi akwai su kala kala. In nake jin yunwa sosai na fi son tuwo. In aka bani tuwon shinkafa da miyar rama kai ai ba karamin naɗi nake ji ba ko kuwa kabon pounded yam da egusi to gaskiya ka, ka burge ni ma kenen. Waɗannan su suka fi mun daɗi. Da kuma wata rana kuma in har kaman ba yunwa nake ji ba da safe ina son yin breakfast abincin da na fi so ka bani da safe shine ka bani doya da kwai ko ka bani peppe soup da zafinta mai barkono. Eh wannan shi nafi so da safe. Da rana yanda na faɗa na farin nan rana na cika jin yunwa sosai to na fi so inci tuwo. Da yamma kuma ka bani miya mai kifi kaman margi special ita ma ka haɗa ta da tuwo ko kuwa ka yi mun rice wato irin kaman fried rice ko jollof rice to ni gaskiya su suka fi mun daɗi. Barin in faɗa a ga abinci ɗaya da tafi mun daɗi ba babu. Akwai wanda nafi so da safe, da rana, da yamma. Da kuma wata rana in na fita waje nafi so inci shinkafa. Nigerian jollof rice shi tafi mun daɗi in na fita waje a samun da kaza a kai nama mai kyau, shi kenan kawai. Wata rana kuma in na fita kawai nafi so inci miya mai kifi. Eh ko wani irin miya mai kifi kawai ya fi mun. Sai dai kala kala abubuwa de nake ci in na fita waje amma yanda kuka tambaya eh wanda tafi mun daɗi abinci wanda take sa ni jin daɗi shine da safe in aka bani doya da kwai ko kuwa pepper soup. Da rana in aka bani tuwo da tuwon shinkafa da miyar rama ko kuwa kabon pounded yam da egusi da rana kenan. Da yamma kuma fried rice ko jollof rice. Duk dai abubuwan da na faɗan nan ya kamata akwai nama a ciki ko naman kaza ne ko rago ne ko shanu ne. Ni dai akwai ya zamana cewa akwai nama shi kenan zanji daɗi, inji an burge ni, inji kawai kaman in kwanta in yi bacci in tashi kaman ban da damuwa a duniya.

Eh, mafi yawa in na fita waje nai wasan da na saba yi shine wasan ƙwallo. Ina yin wasan ƙwallo sosai, wata rana kuma ina buga table tennis. Waɗannan ne wasa biyun da na cika yi sosai in na fita waje. Ina son ƙwallon nan sosai, shi ya sa ko ina na je in na fita waje in na gan ana yi, wato dama a jaka na akwai takalmin buga ƙwallo na, wata socks nawa duka ina sa ina fita da shi. To inna ga inda ake buga ƙwallo sai ni ma in buga ƙwallo. Inna fita waje wata rana ina yawo da pad na table tennis na, bat nan in na gan ana buga ni ma in cire in buga. Wata rana dai ina iya biyan kuɗi in buga, wata rana ba kyauta bane dole in biya. Wata rana kuma kyauta ne kawai zan je in buga. Amma ma ƙwallo kam kyauta ne dun team na ke da shi. Ina da yan uwa a ƙungiyar buga ƙwallon mu da in mun je kawai, za mu je mu buga ƙwallo ne. Lokacin da kuɗi na fita kawai lokacin da un muke son mu tara mu siya ƙwallo in ya ɓace mu shiga nan. Amma ba wani harkan seka biya kafin ka buga.

Sosai ma kujerunmu suna da daɗi. Muna da kujeru kwaya kaman shida a cikin falon mu. Muna da kwaya uku a cikin ɗaki. To kujerun suna da laushi. In na zauna ɗuwowun ka bai dame ka ba ko ma awa nawa kayi. Kujerunmu zan ce gaskiya akwai daɗi. Za ka iya kwanta har ka yi bacci akai, za ka iya karatu a kai, za ka iya rayuwan da kake so ka yi dai akan kujeran ba za ka samu matsala ba. Ba kamar waɗansu kujerun da a da muke da shi ba. Kujerun katako ne in ka zanna minti goma sai ka gan wai ɗuwawun ka na daminka ko kuwa ka ci in ka kwanta ka yi bacci ka tashi da ciwon baya. Eh dun wata rana kaman ni in na zauna kan kujera ina karatu bacci na iya ɗauka. Na an bacci ya ɗauke ni kuma dole in yi bacci. Duk wannan shine illan kujerun da ba daɗi. Amma gaskiya kujerunmu na da daɗi sosai. Har akwai wani aboki na wa in na zo in na zauna kawai sai bacci yake ɗaukansa. Sabon laushi kuma jikinka babu abin da zai same jikinka ba za ka samu ƙaikayin jiki ko wani matsala ba. Kujerunmu kuma lawanninsa fari ne. Yana da kuma kullum ana gogewa yana da tsafta ba kaɗan ba.

Eh na fi so in ziyarci gidan abokanaye na ko kuwa wajen cin abinci. Waje biyu nan su ne na fi so in ziyarci. Kamanni zan ce na fi zuwa gidan aboki na. Za mu je mu zanna, mu buga PS, mu yi hira, mu yi hirar abunda ke faruwa a makaranta, mu yi hirar da lokacin da muke kanana, mu yi hirar me muka taɓa yin da ya burge mu da abubuwan da muka yi da bai kamata ba. Duk wayancan za mu zanna a wanni muna hira muna zumunci tsakanin juna. To wannan shi ne filin da na fi so in ziyarci. Sai yadda na faɗawa watara na wurin cin abinci nake son ziyarcewa. In muka je da abokanaye na wata rana ni kaɗai sai in je in gwada sabbin abincin da ban taɓa ci ba in ci. Wanda na saba ci mu zanna muyi hoto. Abubuwa kala kala kawai nake yi. Saboda haka abun na kama hankalina kuma ina son zuwan wurin. Shi yasa sake ziyarce wurin a koyaushe idan na samu lokaci.

Eh, zan ce gaskiya banda lokacin da nake wanke kayata, inna yi sa kayata datti inna tara ta, koyaushe inda nake da kuɗi ina badawa a wanke mun ne. Amma dai nan da nan wata rana, ina gwada wanke wa kaman a ƙarshen mako, ko ran Lahadi, ko ran Asabar, ina iya in ce barin wanke. Wata rana in abubuwa suka min yawa ma, ran Asabar da Lahadi, in sai in ba ma masu wanki in biya su su wanke mun kaya. Dun ni ina da kaya diyawa, kuma yawan kayan nan gaskiya in ba dai ina da isashen lokaci ba bazan iya wanke wa ba. Kuma aikina da nake yi akwai neman lokaci, so kuma akwai gajiya. In nazo na dawo kullum ina nan a gaji so bazan iya wanke kayana ba. Ina ba ma mamanaye, wata rana kuma akwai, akwai masu aikin da suke wanki da guga a cikin inda nake zama ina basu. In na koma gida kuma, ina da kanne, kannena wata rana su zasu wanke mun kayana, wata rana in kai waje a wanke mun wato a wurin laundry. Wata rana kuma, eh, ina da ƴan uwan da suna zuwan zama sai su ce a yayan mu, a ka bamu kayan ka mu wanke ma mana, sai su wanke sai ni in guga da kaina. Ina son wanki, kuma ni a ringamin da omo, ban cika son wanki da sabulu ba don bana son warin sabulu. So in nake wanke kayana nafi son in aiki da omo. In farare ne ina sa mata hypo, don ta wanku me kyau. Don kayana da unifom na mafi yawa farare ne, so in nake wanke dole ya zama fari tas. Don kaji aiki kar a zage ka ko ayi ma kallon da bai kamata ba. To wannan shine maganan wankina ke nan.

Wato ina koyan fasaha sabo ta wurin mutane. Ina haɗu da mutum da ya iya wani fasaha da ban iya ba, Zan roƙe shi, ko ko in biya shi ya koya mun fasaha ɗin, dun nima in iya. Da kuma, watarana ina iya biyan kuɗi a, a gizo, sai in koya, sai in zo abunda na koya a gizo in, in zo in gwada in gani ko yana amfani. Sai akwai waƴansu apps, kaman su YouTube. Inna hau YouTube sai in duba bidiyon abunda nake so in koya. In na koya sai in zo shima in sake gwadawa. Wato akwai fasaha kala-kala da nake so in koya da waƴanda mana, nake koya yanzu, Akwai, ah, maganan kasuwanci ana kiransa Forex, Akwai maganan wani sabon harkar kuɗi ana kiransa crypto, sai akwai maganan fasaha sabunda nake koya a cikin maganan buga kollo. Eh, ina kollon bidiyon manyan da suke buga kollo a duniya, su Ronaldo ina koyan fasaha a wurinsu, A wurin aiki ma manyana, suna sa ni a hanya in koya fasaha sabo,

Gaskiya ni ban cika share kura ba amma inda nake in akwai kura akwai masu aiki wanda suna share kura gabakiɗaya. Ni ban cika share kura ba don in na share kura ina samun matsala da jikina, ido na yana ja kuma a wayansu abubuwan da nake yi bana jin daɗin jikina. Jikina wata rana har kai kai yake mini so ni ban cika share kura ba. A gida ina da yan uwan da suke share kura a makaranta kuma akwai wanda ake biyan su suyi aikin goge goge da suyi aikin share kura. Da kuma kura na zuwa da inda akwai ƙasa ne kuma inda nake zama ba ƙasa cikin gidan mu ma yanzu an mayar dashi interlock so ba ma ƙasan da zai tayar da kura. In iska ma ya zo in badai iskan dewa ba, ba a samun kura. Sai dai da na yi tafiya na zo Maiduguri akwai kura sosai suna da hazo da yana zuwa da kura sosai. Kuma in ya zo gaskiya wata rana dai ina ɗauka tsumma in goge kan tebur nawa don kura na cikawa.

Ni gaskiya bana ciza farce, a da ne nake ciza farce. Lokacin da ina karemi ina ciza farce sosai. Da na zo na girma na zo na daina ciza farce. Abin da ya sa na daina ciza farce shine baba na yana bulale ni in nake ciza farce. Amma dai a girma na amma dai watarana kama a ci farcen na ta girma kuma ko in da zan ci kuma bana son farcin ya zanna yadda yake kuma ba reza ko abin da zan yanka farcen da shi. Kawai zaka ga na fara ciza farce na ina cinye ina ciccirewa. Eh amma dai ciza farce kaman a ya zaman na abin kullum kan gaskiya a bana eh na daina ciza farce. Da kuma akwai yarsuwa an faɗa mana cewa hannunka na cikin a-a-abubuwan jikin kan da ya fi tara cuta. To in ka sa in ka in kana sa hannunka a baki haka dinga sa cuta a cikin jikin ka. Cutan nan zai iya je har cikin hantan ka ko cikin zuciyan ka ya sa damuwa. In har kuma ba gane da wuri ba har mutuwa yana iya sawa. Sha sani bana ciza farce kuma.

Ni ina aiki da tsintsiyan kwakwa ne, shi aka fi yi aiki da shi mafi yawa a gidan mu. A made akwai wani tsintsiya mai laushi haka gaskiya ban san sunan shi ba. Wata rana ana aiki dashi a share eh wata ka mataki Eh wanda baya da ƙarfi. Amma ni tsintsiyan kwakwa na fi aiki da shi. Da tsintsiyan kwakwa na ke shara, da tsintsiyan kwakwa nake cire cobwebs, da tsintsiyan kwakwa nake hura wuta, da tsintsiyan kwakwa nake abubuwa da yawa. Tsintsiyan kwakwan nan kuma yana da tsada yanzu na gan. Guda ɗaya ana sayarwa ɗari uku, ɗari biyu kuma ba kaman da yanda da naira ɗarinka naira hamsin naka zaka samu tsintsiyan kwakwa mai kyau ba. Kuma tsintsiyan kwakwan nan idan na ɗauka yin aiki dashi yana cinyewa dun inda nake sharewa akwai ƙarfi sosai. So nan da kaman wata ɗaya wata biyu na gan yayi gajere sai ka siya sabo. Am eh amma shi yafi ƙarfi. Ɗayan can inka share abu mai ƙarfi dashi zaiy tauri. Shiyasa nafi amfani da tsintsiyan kwakwa.

In abinci ta ragu ina iya in zubar in bata ɓace. In ba ta ɓace ba kuma ina ba ma karnuka na, wata rana kuma in ba ma ragona. Wata rana kuma in har akwai yaran unguwar da basu ci abinci ba ina iya tara wa in sa a cikin kwano in kai musu su ci. Dun kamar a unguwar mu akwai almajirai da yawa. Don abinci ya rage ina iya ba su. Domin wata rana suna zuwa ba sai ya, ba sai ya rage ba kawai zan ba su abincin. Da kuma in abinci ya rage wata rana zan iya haɗa shi da wani abinci daban sai in ci. Wata rana kuma in nake son aje abincin ya ɗan daɗe ina tara su a cikin kwano sai in sa ta a cikin fridge. In na sa ta cikin freezer sai tayi sanyi. In ta yi sanyi ta yi kankare ba za ta ɓace ba. Haka koyaushe nake son aiki da ita zan iya zo in yi aiki da ita. Wata rana kuma zan bari kawai sai inzo in ɗuma da safe in yi ɗumame da ita in ci in tafi aiki. To duk wannan shine abubuwan da nake yi da ragowar abinci.

Eh to ina tafiyan zuwa wurare da ƙafa. Wata rana kuma in nake da kuɗi zan hau mashin. In nake da kuɗin mai kuma zan sa a cikin mota sai in yi tafiya. To amma a cikin wayan nan na fi son in tafi da mota don shi ya fi sauri. Da kuma shi ba hayaniya za ka ji inda kake so ka dawo. Wata rana in na taka da ƙafan nan ina gajiya. Kafin in dawo zai zama min damuwa. Kaman tun ba kaman in har inda zan je wuraren da zan je din suna da nisa ba ko suna da yawa. Amma da mota baran damu ba zan je duka wuraren nan in je in dawo. In na biya kuɗin mashin kuma wata rana in na daɗe a waje kaman ta dare ba na samun mashin in dawo gida. Wata rana in zan fita da daddare man in je wani wuri bana iya samun mashin. Haka ma ba zan je wurin ba sai in dawo. So a cikin wayannan zan ce na fi son tafiya da mota. Amma mafi yawa na fi aiki da motan ne. Tafiyan nan wata rana kuma ina yin ta da ganganci kawai don in rage jiki. In zan je jikina yayi lafiya sosai in rage kitsen jikina. A sha'awarayen da ake ba mu an ce a ba kullum bane za kai ta zama kawai a cikin mota. Shi ma yana kawo cuta a jikin mutum wanda bai kamata ba. So in ka yi tuƙi, ka yi tuƙi, ka yi tuƙi. Wata rana ya kamata ka fita da ƙafa ka taka, ka yi yawo, ka je wurare, ka je ziyara duk da ƙafanka. Ka je ka dawo. Soboda ka ji jikinka ya yi ma daɗi.

Eh ina lulluɓewa da bargo kaman yanzu haka inda nake a Maiduguri akwai sanyi. Tohdon sanyin nan dole in lulluɓe da bargo in ba haka ba, aah sanyi zai shiga jikina ya sa ni rashin lafiya, zai samun mura. Yanzu wani abu kuma shine ɗakina muna kunna fan ne kuma muka kunna fan nan muna kunna wa don sauro ya iska ya kor sauro, kar sauro ta cize mu. To saboda haka sanyin na yawa kuma bayan da za mu yi dole mu lulluɓe da bargo. Bargona babba ce, tana da laushi. Inna shige ta in lulluɓe kawai ɗumi nake ji, ba na jin sanyi kwata kwata. To lulluɓewar kuma wata rana muna raba bargon ni da abokina ne dukanmu muna aiki da bargo mu lulluɓe. Eh amma na fi aiki da shi ni kaɗai wata rana. Wata rana shi yana da nashi in ya wanke nashi shine za mu aiki da nawa, in na wanke nawa sai mu aiki da nashi mu lulluɓe don sanyi. In ba mu lulluɓe ba gaskiya za mu sha wahala. Eh ina dole ne aboki, yadda sanyin nan yake wata rana haka na Jos ma yake. To in har akwai sanyin nan sosai, haka ka zo ka kashe kuɗi a banza a kan siyan maganin mura kuma abin da ya kamata ka yi dama kawai ka lulluɓa a cikin bargo ne. In zan lulluɓu a bargo na fi so in cire wando na da riga na in lulluɓe kawai a cikin bargon. Ah in na sa dogon wando na sa hula da, da socks sai ki gan kawai zafi zan fara ji, zafin zai yi yawa. Amma in na tuɓe riga na tuɓe wando na bar gajeran wando na kwanta shikenan. Bargon kawai shi kaɗai ya isa ya bani ɗumin da nake so.

Eh ranar biyan albashi murna da daɗi nake ji don duk aiki da wahalan da na sha a watan, ƙarshen wata ya yi za a biya albashi mutum zai samu kuɗin aikin da ya yi ya je ya siya siyayya, ya biya bashin da ya karɓa, eh abubuwa da yawan. Duk rakocin da na gan kwana ɗaya ya rage ko kwana biyu ya rage za ko ranan ya rage da za a biya albashi gaskiya ina samun farin ciki don na san cewa mutum zai samu kuɗin da zai yi abubuwa daban daban da shi. Yanzu albashi nan ya fi daɗi in ana ma biyan ga kamar ko wanne sati ne ko bayan sati biyu. Ni yanzu na fi son aikin da za a biya ni bayan sati biyu don kafin wata ya kare kuɗin da an biya ka sai ka gan ya kare. Aman ana biyan ka bayan sati biyu biyun nan za ka san yadda za ka raba kuɗin yayi ma aiki dede ba kamar yadda in har ana biyan ka a ƙarshen wata ba ne. Gaskiya na fi so bayan wak-mako biyu biyu a biya mu-biya mutum. Eh so ni dai ina jin amma duk da haka dai ranar da za a biya albashin ko na watan in ni ma ya ina jin daɗi. Ina farin ciki ina, ina jin daɗi dun na san zan dan samu hankali na ya dan kwanta in biya a abubuwan da akaina kuɗin abincin da na cin da ban biya ba, kuɗin kayan da na karɓa ban biya ba duka zan iya biya a lokacin.

Gaskiya banda lokacin mai tabbaci lokacin da nake wanka, wanka na ya bambanta da wane irin abubuwa ne a kai nan. Wata rana ma ina wanka sau ɗaya ne a rana, wata rana kuma su biyu, wata rana su uku. Kaman in naje kwallo ƙarfe huɗu na dawo dole in wanka wancan akwai tabbaci dole ina wanka da yamma kenan. In naje aji da safe sai da rana nake dawowa ko wata rana da yamma. To in nayi wanka da safe in zan je aji bana sake yin wanka sai can da yamma. Watarana kuma zanyi wanka da safe inyi da rana inyi da yamma. Wata rana ma har sau shida a rana tun ba in aka fara zafi ba kaman a watan uku zuwa watan shida a nan Maiduguri da muke. So gaskiya banda lokaci ɗayan da na saba wanka ina yin ta da safe, da rana, da yamma. Wata rana sau ɗaya a rana kawai bisa da yanda abubuwa sukayi mai yawa ne, yanda aikin yake da kuma yanda koyarwar da a kaina yake na gaba ƙiɗan.

Eh, in na samu matsaloli a aiki, ina ma manya na magana su ba ni shawara a yanda zan yi in kar da matsalolin ko in maganta ta. Gaskiya, ni dai na fi karɓan shawara ne ko a wurin manyan mu ko a wurin aboka naye na ko in kira gida, in kira mamana. Dun mamana tana cikin wanda take gyara yanda ra'ayina take da abubuwan da nake a wurin aiki. To in na samu matsala ina iya kiranta sai ta ba ni shawara yanda zan yi. To shawarin nan kuma yana iya zama kaman a in har magana a kai kara ne za ka yi kara bisa ga yanda matsalolli yake. In matsalan mai ƙarfi ne wanda har ma 'yan sanda za su shiga, za mu kai ta mu bi ta, ta yanda gwamnati ta faɗa sai mu je wurin 'yan sanda a sasanta. In abun da manyan mu ne, zan kai ƙara wurin manyan mu sai in kai ƙara wurin manyan mu a sasanta. Haka mu nake magance matsaloli a wurin aiki.

In na iso ofis, abin da nake da farko shine in na cire jaka na da kayan da nazo daga gida da shi kaman kayan wato filaks na abinci na da goran shayi na. Na aje su kafin lokacin na san kafin iso ofis an gama share. In na zanna abin da nake da farko shine zan buɗe abubuwan da akayi jiya in karanta. Me akayi, ya aka kare, ya aka rufe aiki. In nayi haka sai in fara kullum wa'insu sabbin fayil da za a ka mini, wasu sabbin takarda. Wata rana kuma zance bisa ga yanda ranar take ne. Akwai ranan da ina kullum sabbin marasa lafiya. Akwai ranan da kuma ina kullun marasa lafiyan da suka zo sun zo bi ta baya ne a kara duba su. To wannan aikin da nake yake nan. To bisa ga yanda nake. Wata rana kuma, eh in naje ofis da abin da nake da fari shine zan buɗe kwamfuta na, in gan wacce koyarswa ne zan yi ma yara sai in je in musu koyarswa. Duk wannan tana cikin abubuwan da nake yi. Wata rana ana bamu ai-aikin da za mu yi a cikin ofis din. To in har ma typing ne sai in fara typing. Abun da ake so a ranan in naje ofis na da fari shi nake yi.

Eh ina yin duka biyu. Ina iya kwana a gado, wata rana kuma ina iya kwana a ƙasa duka dai bisa ga inda na sami kaina ne. A gidan mu kam a gado nake dashe a kan katifa, a kan gado haka nake kwana. In naje ƙauye kuma ina kwanta wa in yi bacci a kan ƙasa ne, ina kwana a kan ƙasa. In na kwanta a kan ƙasa sai in shimfiɗa, kafin in kwanta zan shimfiɗa zani, zanin mama na ko wata bargo da zan lulluɓe da shi sai in kwanta. Eh don gidan yan uwa nan da a ƙauye su basa da gado a kan ƙasa suke kwana. To wata rana kuma in naje gidan abokina nayi tafiya a kan gado nake kwana. Mafin yawa dai zan ce ne a kan gado na saba kwana, aa kuma na fi son kwana a kan gado dun baya na baya ciwo. Akan yanda in na kwanta a ƙasa an tashi, zan tashi da ciwon wuya ko ciwon baya kuma a kan kwana da gado un akwai ma akwai fillo, akwai fillon da zan sa kaina a kai. Wancan shine.

Eh abincin da na fi so ba wato zan ce na fi son tuwo, tuwon ma na fi son tuwon sakwara da kuma dai wata rana zan ce na fi son tuwon shinkafa sai a haɗa mun ko da miyan karkashi da busasshen nama mai barkono ko kuwa a haɗa mun shi da miyan ewuse. Waɗannan su ne wato miyan ayan kankana kenan. Waɗannan su ne abincin da na fi so amma ni dai ba wi-- bana cin wa'ansu abubuwa ba, ni bana zaɓe abinci da yawa nake so abinci kala kala na fi so. Ni sabon son abinci na yanzu tambayan nan yana bamma wahala in gan wanne zan faɗa. Ina ji kamar yanda ban faɗa sauran nan ba. A'a ai nayi cuti, na cuti kaina ne. Eh abinci kala kala nake so duk abun da dai tuwo da miya ce wanda akwai nama da kuma taji, taji, barkono gaskiya ni na fi so abinci irin kalar can. Ko dai naman shanu ne aka sa ko naman kaza ne ko naman tolo tolo duk abun da aka sade ko naman rago duk ya mini a cikin miyan sai tuwon a yi shi da, da, da doya wato tuwon sakwara ya yi laushi ya yi daɗi, koko tuwon shinkafa to waɗannan ne abincin da na fi so.

Eh muna aiki tare da ƙungiya ta raba aiki, a ƙungiyar kowa za a ba ta aikin da za ta yi ko zai yi gabaki ɗayanmu In aka raba aiki haka sai ka gan burin aikin an iya an samu an yi kuma za a yi aikin akan lokaci da kuma a kowane mutanen da za a raba waƴansu za a haɗa su tare a kara, a kara sabon yin sabon kungiya a karkashin babban kungiyan waƴanda za su yi abubuwa daban daban. Kaman yanzu akwai babban ƙungiya sai a ce ni ne ogan babban ƙungiyan sai sn sake yi kananan kungiyan da za ta yi wan su aiki daban daban. Kaman aikin a ba da abinci, raba abinci, aikin a je a yi tambayoyi, aiki kala kalan aiki de to haka mu ke aiki tare da kungiya.

Ina iya zuwan kasuwa kowace rana ta mako. Ina ma na fi so in je ranan muce kaman ranan Asabar. To ranan Asabar babu wace aiki a kaina sosai. Ina iya shiga in je kasuwa in seya abubuwa daban daban. Amma bisa ga buƙata na ne. In nake da buƙata ba sai na jira lokacin karshen mako in je kasuwa ba. Ina iya zuwa ran litinin, ina zuwa ran Talata, ina iya zuwa ran Laraba, ko woce rana dai. In ace ina son siya takardu ai ba sai na jira karshe ba. Da buƙatan haka zan je kasuwa inji in seya. To in baran iya saboda haka baran iya fada ga tabacaccen ranan da a nake zuwan kasuwa ba. Amma a gidan mu tabba ce-cen ranan zuwa kasuwa ranan asabar da kuma ranan laraba ne laraba ana zuwa a seya kayan gonjo sai ran asabar ana zuwa a seya kayan abinci. Duk haka ne ko wanne eh rana akoi kasuwancin da akafi shi da kuma kasuwancin suna da arha lokacin shiyasa mamana tanason zuwan kasuwa ran laraba da ran asabar ɗin.

Sosai ma ina iya kunna wuta. A girma na ai ni mai son zama a ɗakin dafa abinci ne to saboda haka na iya kunna wuta. Wuta a murhu, wuta a kan gas kuka, kowace irin wuta ne dai na iya kunna wuta. Wancan ba damuwa bane. Ba na jin tsoron kunna wutan. Kungan kaman a marho, in na tara itace na sa a cikin marho, sai in nema leda in dan zuba kero kadan sai in kita mata ashana ko in nema kwalli in kita mata ashana sai n dan jira, in ta fara ci sai ta kama. To haka nake yi. A gas kuka kam kawai in na ɗauki ashana ko na ɗauki lighter na ɗan kunna ta na kunna gas in shikenan za ta kamu. An ina iya aiki da ashana in sake kunna wuta. Ma kan ma ma kandir da kuma abubuwa da yawa dai ina kunna musu wuta. Eh na iya kunna wuta, kunna wuta ba matsala bane a wurina.